Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Doni dai ban fiye amfani da, ban fiye amfani da tsintsiya, ban fiye amfani da tsintsiya ba domin shara ni ban fiye amfani da tsintsiya ba amma wanda naga ake amfani da shi a gidanmu suna fim suna amfani da tsintsiya ne ya kashe biyu. Akwai guda daya ya kashe na farko ana amfani da shi ne wurin sharan ɗaki ana kiransa ana ce masa tsintsiyar laushi sai kuma akwai dayan wanda ake amfani da shi wurin share sharen cikin gida bayan gida da dai sauransu kuma ana kiransa da hamtsintsiyan kwakwa ana cire shi ne daga bishiyan kwakwa ake kawo shi suna kawo shi ne duka daga kudancin ƙasar nan.

Nawa ne sa ka ke tafiyar ƙafa? To ina iya tafiyar nisan daya kai daga kilomita ɗaya zuwa goma. Domin tafiyar ƙafa, tariqa da ta lbi jikina a kowanne rana na Allah ina yin tafiyar ƙafa da kai kilomita ɗaya zuwa kilomita goma wani har kilomita sha biyu a rana. Domin in dare yayi daga dare yayi so duk hanyar komawa na gida ina zuwa. Akwai inda zan ɗan raba zan raka wani abokina ko kuma na je da akwai bin da nake siyowa. So fara kunsan fara wannan fara da ake soyawa so zan je na siyo a can nesa in na dawo, zan dawo a ƙafa. Zan bi lunguna lunguna har na dawo gida na bi kwalta na dawo. So a wannan lokaci ina yin tafiya aƙalla kilomita biyar a lokaci ɗaya. So in an haɗa tafiyan da nake a rana a ƙalla yana kai wa kilomita goma sha a kowane rana.

Kana iya rera waƙa? Ai, ni ba ma'abocin rera waƙa bane. So bani da talent na rera waƙa. Mu kai abokaina da sukan sun iya sosai kuma suna, suna rera waƙa. Ni har abin mamaki yake bani in naga mutum yana waƙa domin ni bani da talent, talent ɗin. So idan gam mutum yana yi sai zai ma min abin mamaki a wurina idan na gan shi. So nidai ba na da talent na waƙa.

Kana motsa jiki kullum? Ba kullum ba. Ina ɗan kwambi kuma ban yi ba. Gaskiya na sa lai, tun da abune mai kyau ace ko da yaushe mutum yana motsa jiki amma, yarga Allah na, na yi, na yi kasala a wannan ɓangaren. Ban biye yawon motsa jiki ba kullum amma dai ina tashi in dai ina ɗanyi kaɗan kaɗan amma ina, ana ɗaukan lokaci ban yi ba. Amma akwai wasu abokanai na ba Gambo da Lukman da, da Baffa yo su kam kullum sai sun je motsa jiki na. Akwai wani makaranta da ake kira ASU. So ana zuwa, suna zuwa motsa jiki a can kusan kullum, da safe daga ƙarfe shida zuwa goma zuwa takwas na safe suna zuwa.

Yaya dangantakar taku da shugaban aiki? To akwai dangantaka sosai tsakanina da shugaban aikin mu. Domin ina ba wa kowa girman sane a wurin aiki. Bana rena babba kuma bana rena ƙarami. To, ni da bana rena ƙananan ma, ai ina zan rena bare yiwu na rena babba ba. To akwai dangantaka mai ƙarfi a tsakaninmu.

Menene yake saka yin dariya? Abubuwa da dama suna sa ni yin dariya, kama daga memes da dai wasu abubuwa da dama. Abubuwa sosai suna sa ni yin dariya. An ga Allah. Abubuwa da dama suna sani yin dariya ba zan iya ware su ba.

Kana tafiya kasuwanci? Eh, tldud da ni ba cikakken dan kasuwa bane. Bana ban fara kasuwancin ba tukuna amma ina da buri da niyya fara kasuwanci nan ba da jimawa ba. So amma kasuwancin nake son yi na zama a gari ne a wuri ɗaya ba tafiye tafiye tafiye tafiye ba. So kasuwanci dai yana da daɗi sosai. So, amma a wuri ɗaya kuma nake son yi ba, ba kasuwancin za a yi ta tafiye tafiye ba.

Kana bin ƙa'idojin aiki wai sosai ma? Dole na mana bi ƙa'idojin aiki ai. Kana bin ƙa'idojin aiki wurin ma'aikatan mu akwai tsauri a wurin aikin namu. Duk wanda bai bi ƙa'idojin aiki ba tana kai ma ga a kore a wurin hutun ko kuma a bashi suspension, a bashi hutun aiki, hutun lefi ajiye cika ko. So duk wanda ya yi laifi ana iya bashi matuka. Dole bin ƙa'idoji ya zame mana dole ko muna so ko ba ma so.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Hmm, ina amfani da ajiya a yanar gizo, ina ajiye abubuwa da dama kama daga hotuna ko bidiyos daga TikTok, YouTube har ma da Facebook. So Facebook dai ina ajiye hotuna ne, hotuna na waɗanda, akwai hotuna na da waɗanda na ajiye a can sama da shekara shida wasu ma sun kai shekara bakwai. So na ajiye a can sai kuma a TikTok. So kuma bidiyos nake ajiye wa waɗanda da zaren na tashi nema kawai can zanje sai na sauke nai downloadin nasu na yi amfanin da zanyi. Shi kuma kamarar YouTube akwai bidiyo guda biyu da na ajiye wanda ɗaya daga cikin ex ina ne ta tura mun, tayi lalle ne sai ta tura mun na gani. So kuma yayi kyau sosai, ina ajiye a wurin. Da kuma akwai chatin namu da ita da na yi screen record me ɗan nauyi da ɗan girma da yawa sai na ajiye shi a wurin domin ya kai minti goma sha biyar sai na je nai uploadin nashi a wurin na ajiye shi.

So wani waka ke duba saƙonni a aiki? So ya danganta da adadin saƙonnin da aka turo mun ɗin. Ya danganta da adadin saƙonni, idan saƙonnin da aka turo mun ɗin ba su da yawa, bana daukar musu, bana ƙiyaste wa. Wani lokaci dai baya wuce saƙonni talatin, wani lokaci kuma ƙasa ma da haka, so bana dai kirga ba.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali. So wasu sun ce murya ta tana da ƙarfi sosai, wasu kuma su ce a hankali. So ni dai an har yanzu ba na ce ba amma dai ni dai ina gani a tunanina tana da ƙarfi sosai. Amma kuma yawanci idan zan yi magana na fi yi ne a hankali har ta kai ta kawo ga waɗanda wani lokaci idan muna tare da mutane ma sai su ce wai ba sa jin abin da nake faɗi, ba sa jin abin da nake faɗa domin ina wai ina magana da murya a hankali. To amma waɗanda de su ke cewa muryan nawa tana da ƙarfi, ba su da yawa akan waɗanda su ke cewa ba na magana da ƙarfi. Muryar tawa tana da ƙarfi amma niɗin ne ba na magana da ƙarfi, na fi yi a hankali.

Kana kallon taurari da dare? Ina kallo. Ko a yanzu ma da ke dare ne gasu nan ina kallon su. Gasu nan ɗaya, biyu, uku, huɗu, gasu nan biyar da shida, bakwai, takwas, taf, ai bara su taɓa kirguwa ba. Gasu nan ina kallon su kuma ka san me kallon taurari akwai daɗi sosai da daddare. Hune kallon taurari akwai daɗi domin yana ƙara wa mutum ƙarfin imani da sannin daraja girman ya uban da da da kuma ƙarfin sannin ya girman ubangiji yake duk da mutum bazai taɓa ganin ƙarfin daraja ƙarfin girman ubangiji ba amma idan kana kallon taurari zaka san lalle ubangijin nan da ya halicce su babba ne.

Kana tara tsabar kuɗi? Mm, ina tara tsabar kuɗi sosai ma. Ina tara wa, amma ba irin manya manyan kuɗin ba. Manyan kuɗi na fi ajje su, na fi son ajiye su a banki. So ƙananan kuɗi dai waɗanda basu wuce irin daga ɗari, ɗari, ɗari biyu, hamsin hamsin irin su dai haka wanda bai wuce naira dubu goma ba. So ina tara su, ina, ina ajiyesu Ɗakko a ƙarƙashin filo idan wani buƙata ya taso na ɗauka nayi amfani da su. Amma idan dai manyan kuɗi ne bana barin su banki ake kai su.

Yaya kake shaƙatawa lokacin hutu? Shaƙatawa lokacin hutu kamar idan a bikin ranakun Alhamis, ai ranakun Asabar, Lahadi. So ina zuwa wurin wasu abokaina da na daɗe ban kai musu ziyara ba. So ina kai musu ziyara, mu zauna muyi dan wasu hirarraki, hirar rayuwa, hirar abubuwa dai da dama da aka daɗe ba a tattauna ba. So na fi yin spending na lokacin hutu na tare da abokaina. Na fi, na fi, na fi, na fi zama a cikin abokai a lokacin hutu.

Kana iya busa tsaki sosai, ma na iya busa tsaki kamar irin na iya sosai. Amma kuma dai ance wai ba shi da kyau yin hakan. Amma ni kan-- amma ina yi da ance ba shi da kyau. Yawanci dai sai idan rai mutum ya ɓaci ne sai kaga yayi ko kuma idan wani abu da ke tsammani ya zo ba haka ba, ko kuma wani ya ɓata masa rai ko kuma haka ci amanar sa, shine za ka gani mutum yayi tsaki. Amma ni ban fiye yi ba amma dai na iya.

In aka ke ajiye makullan ku, ina bawa wa, ina bayarwa ne idan na rufe ɗaki idan lokacin da babu abin na fita, so zan bawa zan tura ne sai ba mahaifiyata ta ajiye kayayyakin ke na makulla. So idan kuma ina gida, idan ɗakin kamar ba a rufe ba ne wani lokaci, kayayyakin ana cirewa daga jikin kwaɗon to sai na ajiye su a ɗaki. Amma idan na fita nayi, idan dai tana gida toh ita zan nake turawa na bawa sai ta ajiye mun su sabida ko da wani lokaci za a ɗauki wani abu a ɗakin ko ma za a sa caji ko dai wani abu haka da shi suke amfani.

Kana sanya bel kullum? Un-un, ni na ga bel ɗin ma yanzu wando ɗaya nake da shi wanda nake sawa. Domin tun da yanzu manyan kaya na fi sakawa, bana saka ƙananan kaya. So na ga bel kuma yanzu inda bana saka ƙananan kaya, ga ban damu da saka shi ba. Amma kamar shekarun baya, liki na da kaya masu bel masu ɗanya wa. So ina sa bel ɗin sosai amma yanzu kam kayayyakin da nake da su masu bel ɗin ba su da yawa. Nan ba su wuce set uku bane zuwa biyar. To a cikinsu su kuma set guda ɗaya ne kaɗai nake sa shi da bel ɗin. Shi ne baya riƙe min kwankwaso. To shi ne sedai yana saka bel ɗin na riƙe da shi, da shi nake amfani.

Kafi son pencil ko alkalami, to a matakin da naken nan dai nafi son alkalami. Domin pencil ai na yara ne, waɗanda in suka yi wannan laifi za su goge abin da, idan suka yi rubuta abin da ba dai-dai ba za su goge. So wanda kuma idan fara girma ai alkalami shi ne dai-dai da shi. Wanda pencil bari ma daɗe rubutu ba sai dai drawing za ka yi, ai zane. To shi ne za kai amfani dan nake amfani da shi. Amma ai alkalami shi ne dai-dai da wanda ya girma, to da alkalami dai na fi amfani yanzu, bana amfani da pencil.

Sau nawa kake amfani da intanet? To, gaskiya a cikin awanni ashirin da huɗun na, eh na rana, na kowace rana ina amfani da internet na aƙalla awa goma sha, ko goma sha biyu zuwa sha biyar. Na kullum, na kowace rana. Domin intanet ita ce, itace kasuwancina, ita ce hustling nawa, a ita ne nake samun kuɗi. So intanet da ita nake amfani kullum. Kullum da kullum da intanet nake amfani. Shi yasa bana rabuwa da data da kuma caji a power bank dina da kuma caji a waya. Da yake da intanet kullum nake amfani.

Kana zuwa gidan fim? A'a, wannan tsohon zance ne. Ai, wannan tin shekara kamar bakwai ko takwas baya rasa wuce ne na je gidan fim. Amma yanzu kam ai ba zuwa, ba maganar zuwa fim, gidan fim girma yanzu kuma, kuma ai yanzu fim ɗin ma a cikin waya ne mutum yake kallon. Kullum yake kallon fim nasa a cikin waya. A cikin waya nake gani fim ɗin. So ba dole ne sai na je gidan kallon fim ba. Yanzu baranma iya zama a can ba ai. Akwai irin spikuɗin da suke sakawa speakers ɗin nan na gan shekin ƙaran bala'i. So ba daɗi ma zaman gidan fim. Amma idan mutum a bayarfa da turo fim ko a ɗaki nasa a kwamfuta yana gani cikin kwanciyar hankali ba wanda zai takura maka. Amma idan aka ce gidan fim ne fa kai ba daɗi ko kaɗan.

Kana amfani da matashin wuya? Eh, ina amfani da matashin wuya. Ina amfani da matashin wuya sosai. Wannan ya zama dole ma ai. Idan dai mutum ba sai keyar sa kan sa wuyan sa yayi ciwo ba, ai dole ne muyi amfani da matashin wuya idan za a kwanta bacci. Idan kuma kana son kankaye ciwo, idan ka tashi daga bacci ko wuyan ka duk a kwanta babu matashin wuya.

Wayar kana cika ajiya? Mm-mm, ba ta cika ajiya. Ba ta, ok, tana cika, tana cika ajiya. Aciki nake ajiyan komai ma kama daga harda irin su seed filas wanda irin allunan da ake cewa na crypto seed phrase, phrase key nan, duka suna cike a cikin wayar ne nake ajiyewa. Cikin wayar nake ajiyesu komai da komai. To wayata ita ce nake ajiye komai da komai shi yasa bana son rabuwa da ita.

Wanne irin fim kake son kallo? Na fi son kallon fim, action fim haka. Ko da na fi yawan ganin Indiya fim, Indiya action haka ko kuma Indiya da ake ɗan yin cakwakiya ko kuma drama haka, drama da kuma soyayya. So na fi son ganin irin waɗannan fina-finan. Idan kuma a ɓangaren Amurka ne, ina so action fim masu kyau wanda ake faɗa mai kyau a cikin fim ɗin haka fina-finan Koriya ko China. China kuma na fi son fina-finan faɗa na yaki so ko kuma irin fina-finan suna traditional dinnan na ƙauyuka na fi son kallo. A fina-finan mu kuma na nan gida Hausa, na fi son fina-finan drama. Saboda fina-finan drama ne kaɗai suke burge ni.

Yaya kake son dafa ƙwai? Eh to, na fi son ƙwai ya dahu sosai. Ya dahu sosai ya yi irin lugwui dinnan. Ai, idan ƙwai bai dahu ba ma kwata kwata ba yi da daɗin ciwuwa. So, ya dahu sosai. Shi ne ƙwai zai yi daɗin ciwuwa. Sai aga a samu yaji da kuma gishiri. La'ilaha illallahu. A nan ne zai yi daɗi. Idan kuma irin wanda za a ci a abinci ne, sai a yayyanka, a yayyanka, a yayyanka sai a ɗaura a kan abincin. So, duk loma ɗaya idan mutum ya ɗebo da abinci musamman ma irin, irin ya zaman to shinkafa ne, shinkafa irin jolof din nan ne, ya ji nama da mai.

Yaya dangantakar ka da abokan aiki? Eh, akwai dangantaka mai ƙarfi tsakanina da abokan aikina. Eh, dmin muna bawa juna shawara, muna taimakon juna, ta fanni da dama, in ta fannin kuɗi ne, ta fannin lafiya, ta fannin kowane fanni yanzu muna taimakon junanmu sosai. So akwai dangantaka da alaƙa mai ƙarfi tsakaninmu da abokantak abokan aikinmu. Wanda ko da matsala ne ya shafi ɗaya, muna tsayawa tsayin daka mu ga mun magance haka. Idan rashin lafiya ne ya kama ɗaya, za mu je mu kai masa ziyara da duk wani abin da ya kamata.

Kana jin kukan zakara da safe? Sosai ma muna jin kukan zakaru da safe. Ya danganta kuma ai da, da kalan inda wurin da mutum yake. Idan a cikin mutane ne da kake kwana da safe to za ka ji kukan zakara kamar dai yadda nake ji da safe. Misalin karfe biyar dai na asuba daga huɗu dai da wani abu zuwa biyar zuwa shida, to za ka ji zakaru sun fara kyara. Wannan kyaran ne zai ka ga zai tabbatar muku da cewa eh fa asuba ta yi, safiya ta yi, lokaci gari ya waye kowa ya tashi ya yi ibada, ya asam mai dare kuma ya yi.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Uhmm, ina zuwa aiki akan lokacin da aka bani. Idan misali ance, ance kana ana so a ganni a aiki. Misalin ƙarfe, misalin ƙarfe biyar, so ƙarfe biyar ina yana yi fa, nan ɗayan yi ƙoƙari ina wurin aiki. Idan ƙarfe huɗu ne, huɗun nan yana yi zan yi ƙoƙari ina wurin aiki. Duk lokacin da dai aka ce mun ƙarfe kaza ake so ka zo wurin aiki, so ina yin ƙoƙari, ina yin ƙoƙari na daure na je wannan aikin akan wannan lokacin. So bana watsa da, eh, da lokacin aiki domin eh lokacin aiki, ai, ko a addini ne ya zama wajibi, ya zama wajibi mutum ya riƙa kiyaye lokacin aiki ya je akan kari akan lokacin da aka buƙata. Shi ne, shi ne ka zama cikakken ma'aikaci.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Mm, ina sanya tunatarwa don ayyuka. Ina sanyawa kamar misali abin da ya shafi alarm. Lok in misali mutum yana so na je aiki da sassafe, so zan sa alarm ne na rubuta alarm na kaza ne. To da zaran wannan lokacin ma yayi da zan yi misali kamar ƙarfe biyar, ƙarfe shida ya kamata na je aikin so zan iya saka ko biyar da rabi ko biyar chip chip. To da zaran wannan alam din ya buga, in na duba time na gani naga alam din so zan ga, eh lokacin abu ka zane, lokacin aiki ka zane to zan tashi sai nai ƙoƙari na tafi.

Wanne irin nama ka fi so? Ko wanne irin nama ina so. Amma dai misali nau'in nama irin na babbar dabba, irin saniya ko ƙananan dabbobi, irin raguna, awaki ko dai irin zabuwa da talo-talo, agwagi da dai irin su ɗawisu, kaji. So na fi son a irin su dai na fi so duk da ban taɓa cin naman ɗawisu ba, an ce da daɗi. So na fi so ina so na ci naman ɗawisu na ji. A irin wanda na ci kuma ina son naman talo-talo. Na fi son naman talo-talo ko kuma naman kaza. Ko a soya shi ko kuma ya zamanto anyi farfesun sa da safe a samu biredi, a samu farfesun nan da shayi mai kauri. So haka yana tafiya. So da kuma irin ganda naman kan ragon nan, naman kan saniya. Kamar yau inda muka je, akwai wani walima da muka je na sauƙa. So an samu naman wannan ɗin, naman, naman kayan, kayan kai ne aka yi farfesun shi. So ni a cikin takeaway na gaskiya na samu naman babba kuma gaskiya yayi daɗi.

Yaya kake yanke shawara a aiki? So ya danganta da kalan damuwan da na shiga. Kalan damuwan da zan shiga, kalan shawaran da zan yanke. Idan kuma bana damuwa bane ko da wani abu ne dai haka kawai, so ina yin ƙoƙari na yanke shawarar da ba zan cutu ba a nan ga ba ko kuma ba zan cutar da wani sanadiyan wannan shawaran ba ko sanadiyan yanke hukunci. Idan kuma wani zan ba wa shawara, kama daga abokin aiki ko wani abu, so ina yin ƙoƙari ne na bashi shawara abin da ba zai cutar da shi ba, abin da ba zai yi dana sani ba, abin da ni ma ba zan yi dana sani ba.

Yaushe kake fara aiki kullum? Ban da wani tsayayyen tayim lokacin da zance ga wannan lokaci shine lokacin da nake fara aiki kullum. So ya danganta da aikin namu, aikin ya danganta da ranar aiki, ranar ayyuka yadda aikin ya zo. Wani lokaci ayyukan suna zuwa ne da safe, wani lokaci da rana, wani lokaci kuma da yamma. So ya danganta ne da lokacin da aikin ya zo da kuma lokacin da ake so mu gama. Amma wasu da suke da aiki mai tsayayyen lokaci, so yawanci suna farawa ne karfe tara na rana na safiya wasu kuma karfe takwas suke farawa. So ya danganta da yanayin aikin.

Na wane kuɗin wutan lantarki a wata? To wasu dai suna biyan kuɗin da ya kai kimanin mil dubu shida, wasu kuma wancan har wajen dubu tara. To mu dai a yankin nan namu ina ga namu ya kai dubu shida ina ga zuwa dubu tara muke biya.

Wani gidan abinci ka fi so? Na fi son gidan abincin KFC, domin suna da abinci kala kala kala kala, sai wanda mutum ya ke so. Abin da kaje kake nema za ka samu a wurin, so na fi son abincin KFC.

Kana kallon inuwar ka? Euhm ina kallon inuwa ta mana idan ina tafiya. Haka ma yana bani, yana burge ni kuma yana ƙara min gani daraja da girman Ubangiji. Gani inuwa ba, ina yawan ina ganin inuwa na idan ina tafiya sosai ma, kama daga idan ina tafiya musamman ma idan akwai idan misali kamar safiya ne, irin karfe takwas na safiya ko kuma yammaci. Nan lokacin zan ga inuwan yana da ɗan tsawo domin rana kuwa tana baya, tana ƙoƙarin tasowa ko kuma ta fara sauƙa. So zan ga inuwan yana da tsawo a wannan lokacin.

Wani malami na fi so, na fi son akwai wani malamin mu da ake kira Malam Sheik Proffesor Ibrahim El Ibrahim Maqari. Shi ne babban limami a masallacin Najeriya, babban National Mosque na Abuja. So wannan shi ne malamin ɗaya daga cikin wanda na fi so sai kuma akwai wani malamin ake kira Malam Ibrahim Mai Ashafa yanzu dai shi ne babban malamin da na fi so.

Kana sanya agogo a hannu? Sosai ma. Sanya agogo a hannu ai ya zama ma dole. Namiji baya sanya agogo a hannu ai domin yana ƙara wanka daraja, yana ƙara wanka kyau. Duk yan da ka yi wanka in ka sa agogo a hannun nan za ka ga hannun nan ya ƙara kyau sosai. Shi yasa zaka ga wasu hanyar agogon ma inka ji tsadansu har ya ɓaci. Ga agogo ɗaya ne fa se kaji ana cewa millions of dollars, millions of dollars. Domin agogo, agogo wanka ne sosai na wurin namiji. To ina sanya agogo ina da agogo kala kala wanda lokacin da na yi wanka, ga kalan agogon da zan sa wa, lokacin da na yi wanka kaza ga kalan agogon kaza da zan sa.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Inde a rana ne ban san adadi ba, gaskiya ban san adadin sau nawa nake amfani da wayata a rana ba. Wata rana ma wani rana ina amfani da wayata ina ga sama da sau, sau ba adadi ne, bana ma kirgawa. Sai dai misali ace kamar ina amfani da kamar ace in kirga awanni, tsohon lokaci wata rana ina amfani da wayan aƙalla awa goma sha biyu zuwa sha biyar.

Madubi guda nawa muke da su a gida? To muna da madubi, eh ina ga sun kai biyar haka. Waɗanda manya dai waɗanda suke tsaye akwai wasu ɗaya a bayan gida, bayan gidan ɗakin so akwai biyu a ɗakuna daban daban. Akwai ɗaya kuma a ɗakina. To banda ƙananan ƙananan maduban kuma.

Ka na koyon wace yarene? Ina koyon turanci. Ina koyon turanci domin turanci shine yanzu wajen most speak language in the world wanda babu language daya kai shi babu yaren da ya kai shi yawan waɗanda suke amfani da shi. So ayyukan da muke yawanci yana da buƙatar koyon yana da buƙatar a cikin duniya na iya Turanci. So kuma da ke ban zama fluent, fluent ban iya speaking na English sosai ba. Sai dai kaɗan kaɗan nan da ba ara saba. So ina kara kan koya ne a hankali a hankali.

Wane abincin gargajiya ka fi so? Na fi son abincin gargajiya, abinci, um, kanzo. Akwai wani abinci da ake kiranshi da kanzo. Idan an dafa tuwo so wannan, abi wanda ya rage a jikin tukunyan so shi za a dora shi a kan wuta, wutan murhu. To idan ya, wutan ya dafa, ya, ya, wutan ya gasa shi zai tatta so sai a ɓabbare a jiki. To wannan kanzo ne ake tarawa shi sai a zuwa a daka. Sai a sama masa mai da ƙarago ƙuli-ƙuli da magi da kuma yaji haka. Wani lokaci har da salat ko kabeji so sai a haɗa, sai a gauraya shi. To sai a da shi, sai a riƙa ci so ina matuƙar son shi. Domin yana da daɗi sosai, sosai ba.

Ka fi so hawa matakala ko lift? So a na fi son nawa lift mana lifta, na fi son nawa lifta. Matakala kan ai wahala ne. Misali yanzu kamar ginin da ke da, ginin da ke da, mm, da ke da hawa, hawa, hawa kamar ashirin ko talatin. So ai hawa wannan ne misali daga hawa ɗaya zuwa goma ko zuwa sha biyar. Ai idan ba da liftan ba bari yiwu ba. So hawa lif-ta lifta shi ne, shi ne yafi sauƙi kuma ya zaman to hanyan da kowa yake so bi. Amma in dai mutum ya ce zai bi ta lifta ba ta lifta ba ta wannan zai bi, ta matakala. So ai kamumma ka isa lokaci ya ƙure kuma ka gaji, musamman ma idan wurin aiki zaka je. Idan wurin aiki mutum zai je, ya bi ta matakala ai kamin kaje kuma ka gaji.

Yaya kake jagorantar mutane? Ina jagorantar mutane ya danganta da matsayin role ɗin da aka bani. Idan misali aiki ne, da aka bani wani babbar role a matsayin shugaba, so ina jagorantar su ne kamar yadda kowa zai ji daɗi, kowa zai ji daɗi.

Kuna kunna wuta da itace, eh da shi muke amfani muke dafa abinci ma ko ruwan zafi ko shayi haka. Amma idan wani wasansu lokutan mun fi amfani da gawayi ko gas domin itace wani lokaci yana da wahala wurin aiki ai. Kamin ya kama ma aiki ne idan kuma ba a yi sa'a ba ka samu ɗanyen itace ba marke bane. So bai da daɗin aiki kwata kwata, bai da daɗin hura wuta. Ko da an hura ma zai zamanto wutan yana mutuwa daga baya. O bai da wani daɗin amfani ba kamar gawayi ba.

Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? So ya danganta da abin da inke siyarwa a kasuwa. Duddaba wani kasuwanci nake sosai, to ina gani dai daga wurin abokaina na waɗan dasu keyin kasuwanci. So ina ganin yadda suke yi.

Kana son cin abincin titi? Mm-mm, ba na son cin abincin titi sai dai idan ya kama dole. Idan ya kama dole zan ci wannan babu yadda na iya, amma idan ban fiye dai so ba, ku takalan. Na hedai idan lokacin aiki ne ya kama ta wuri, eriyar wuraren ko kuma wani abu dai ko a cikin akan, akan hanyar tafiya. So wannan ya zama dole ne kamar misali Las wata ɗaya da wuce tafiya na yi ɗan tafiya. So abincin titin dai shi ne ya zaman to abincin cin namu a hanya.

Nawa ne yawan mu a gida danginmu? A yanzu dai mun kai goma sha, goma dai haka zuwa sha biyu. Da ni akwai ƙannena guda yanzu dai akwai huɗu a gida. Akwai biyu waɗanda sukayi aure sai wacce ta rasu. To sai kuma akwai ƴaƴan ƴabaiyar yayan mu, dasuke muke tareda su masu biyar. To dai a taƙaici dai mun kai, hmm, goma zuwa sha biyu.

Yaya kake taimakawa mutane? Ya danganta da kalan taimakon da suke so. To, kalan taimakon da suke so, sai na duba na gani idan ba zan takura ba ko kuma idan ina da halin taimakawan, to sai na taimaka. Wanda kuma ba na da halin taimakawa, to zan iya taimakawa da addu'a ko kuma na gaya wa mutum inda zai samu wannan taimakon da yake so. Idan ya kama irin taimakon kuɗi ne idan kuma taimakon wani abune na ƙarfi wanda zan iya, to sai na taimaka.

Kana tafiya da sauri? Eh, to idan muna tafiya in group a cikin abokai, eh ina muna yin saurin. Amma idan dai ni kaɗai ne, da kuma ba wani guri ne zan je mene saba, so ina tafiyan ne ni a cikin kwancin hankali, a hankali ba tare da gaggawa ba. Amma idan dai inda za mu je kamar kowa yana sauri, muna da yawa a cikin abu a cikin in group muke tafiya, so ina saurin kwance muna sauri tafiya. Ya zama ya kawai dai sai yadda ta kama. Idan lokacin saurin ne ana yi, idan kuma lokacin da ba lokacin saurin ba ne, sai a yi tafiya a hankali.

Wanne launi ka fi so? So na fi so, mm-h, fari launi, fari tas, mm-h, na sam fari launi da kuma kore, kore launi. Waɗannan launi guda biyu na fi son su. Musamman ma farin launi, shi ya sa na fi son kaya farare, fararen kaya. Ko green, ruwan ɗora, ruwan, ruwan kuka ke nan. Ko kwanan nan ma na ɗinka kaya ruwan kuka, ruwan ɗo, ruwan kukan kore da farin kaya. Oh, fararen launi som pimin kyau ko a ido na fi son farin launi.

Eh ba ade akan gado bane kuma ba a ƙasa ba, akan normal katifa ne. Katifan kan gadon ne, amma babu ƙafafuwan gadon da kuma gefe-gefen, babu ƙafafuwan da kuma gefe-gefen, to katifa ne kuma yana ƙasa. Namiji kam ma ai, be fiye kwana akan gado ba, ai yawanci dai akan, akan wannan ɗin, akan katifa kawai. Ɓarƙin namiji kam ai sai dai katifa ba gado ba, so akan katifa ne nake kwana.

Wani kayan mar mari ka fi so? Wana fi son, mu na fi son nganin abarba. Da ake kiran shi da pineapple, muna fisan shi sai kuma abarba. So wani lokaci na san inibi ko apple amma ban fi yi da muwa da so ba. Sai kuma wata milo kankana kenan. Bannnan ja mi kwallo, babban kwallo ja mi ya yi, ya yi a cikin nan. Gashi kuma ƙananan tsabar abbuwar ma sun yi tsada sosai. Fi pineapple ɗin ƙanana ƙanana, yankan yi zaku ga naira ɗari biyu. Ƙanana fa sosai. So sun yi tsada sosai yanzu. Amma dai duk shi ne dimifeburai ɗin nawa?

Yaya kake cewa tapa? Tapa normal tapa irin wanda ake yi idan mutum ya yi wani abu burigewa dake shi tafa ai yana zuwa ne naturally kawai idan mutum ya yi wani abin da za a tafa masa sai ka ce clap for him. So ka ga za a yi ne in group. So ba wani yanda za a ce gashi gashi, yadda tsarin yadda ake yin shi so yana zuwa ne kawai naturally. Da zaran anyi s a haɗa kai, haɗa kai da sauran abokai ko classmate ko course mate.

Na fi son tufafin auduga domin yawan cin daga cikin kayayyakin na wa ma tufafin auduga ne, domin rabon na saya siliki ma harna manta tufafi auduga, kama daga shadda ko irin waɗannan yadi da ake kira su kufta 7star da dai sauran waɗannan yadi ne musamman ma kufta. Na fi so irin waɗannan yadi dukan tufafin.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Ya danganta da kalan damuwan. Wani irin damuwa ne, idan damuwan kuɗi ne ko da ban da shi zanyi ƙoƙari na nema ko da ba shi ne a wurin abokai ko ku a gida. Kamun nasa muna habiya. Idan kuma wani matsala ne, daya danganci neman shawara. So akwai na gaba da ni ai. Zan tambayi wane-wane abu za kam yashi gemin duhu. Menene mafita? Menene ya kamata na yi a kai? Sai a bani shawara mai kyau. So ya danganta da kalan matsalar da na shiga.

Me kake saya daga kasuwa? Ya danganta da me na je siyan ai. Kuma mene, eh kuma mene ne ma ina zuwa siya daga kasuwa ne? Dan ita kasuwa ita abun da ka je siya za ka samu. Duk wani abun da ka ke so in dai ka je kasuwa nema so insha Allahu za ka samu. Kuma mene ne de na ke, ina so ko kasuwar ne nake zuwa daret?

Kujeranmu sunada yanada daɗi. Irin wannan mai juya wanne wanda akwai ƙafafuwa, akwai tayu a ƙasa wanda kan juya ga gefe da gefe duk wani, duk inda da kake son ka juya. Duk kuma yana da laushi sosai. Na siye shi dai around naira dubu hamsin zuwa saba'in lokacin da na siya. To yana da laushi sosai. Mutum ba zai gaji da zama a kai ne ba. Akwai daɗin zama.

Wacce rana ce mafi kyau a mako? Su ranar Juma'a ne. Ranar Juma'a, ranar da ake kiranta ranar Friday kenan, ita ce ta fi ko wanne muhimmanci a wurinmu domin. Wannan ranar ne aka yi addu’an da kai Allah ya karɓa, akwai kuma specific times ma waɗanda aka ware su domin addu’o’in wannan rana. So ranar Juma’a ce ita ce babbar rana mu a gurinmu. Kuma ai ita ce muke yin addu'o'i kuma ni ma dai na yi addu'o'i inda na sha yi a ranar Juma'a kuma ina ganin karɓaɓɓu ne a wurin ubagiji. To ranar Juma'a ce ita ce mafi, mafi kyau a mako.

Wane irin ƙasa gidan muke da shi? Ƙasa ne da ƙarin tsakuwa wadda ake samuwa a kogi nan dai da idan aka yi ciko amma asalin ƙasan gidan taɓo ne. Rin jan taɓon nan domin gun kamar fadama ne. To ƙasan rin tana da kama ƙafa. Akwai wani gefen baƙin ƙasan, wani baƙin taɓo ne, wani gefen kuma jar taɓo. Yana kama ƙafa, yana kama jiki, yana musamman ma idan anyi ruwa. To amma da aka samu aka yi ciko, aka zubo ta ƙasar sai aka samu yashi mai kyau sai aka baza ta ko'ina. To shine yayi zamanto ya wannan na, na ƙasar, ya tare ƙasar, ya tare jar taɓon. Yanzu dai ƙasa ce a ciki. Irin wanda ake samuwa a hau ake ɗebo wa a kogi.

Mene ne abin shan da na fi so? To ni dai, abubuwa da dama ne amma na fi son shan nonon saniya. Hmmm, ana kiranshi da fura kenan ko yaji suga. Musamman ma a samu, a samu, a samu wannan abin ana kiranshi da Zuma honey kenan. To idan kuma ta bangaren kayan sha na gora, ina son Coke, Coca-Cola da kuma Five Alive da Chivita. To waɗannan ina, ina matuƙar son su. Kuma ina yawan siya.

Kana iya siyan kaya a yanar gizo? Eh sosai ma ina iya siya, ai ni na yarda da yanar gizo sosai, tunda ina samun kuɗi ma da yanar gizo mu ai ni ba, ba, ba zan ji tsoron siyan abubuwa a yanar gizo ba. Musamman ma a Trustate inda nayi wuraren da na yarda da su, site, site dinda na yarda da su. Sannan akwai wuraren da ehh yardaddu ne, akwai kuma waɗanda ba, da ka gani ma in dai kai ka daɗe a, a yanar gizon ka daɗe ana damawa da kai, to ka san wannan ba yardaddan wuri ba ne. So ina siyan abubuwa a yanar gizo sosai. Kama daga kaya, takalmi, guda, agogo har da hula da kuma waya. Abubuwa dai na, yau da kullum da ake amfani da su a rayuwa. Duka ina, ina iya siya a yanar gizo. Amma ba ako wanne site ba ko kuma ba ako wanne wurin merchant ba ko bendo. Siya wurin bendo da na yarda da su da kuma waɗanda anga, eh, ayyukan da suka yi, waɗanda suka sassai ɗo a baya.

Kana kwana a ciki, eh yana kwana a cikin yanar gizo a cikin ɗaki amma ko duka da lokacin zafi da lokacin sanyi duka yana iya kwana a ɗaki a ciki, a cikin ɗaki. Ban fiye damuwa da kwanan waje ba, ko da ana zafi ma na fi na fi yarda da cikin ɗaki. Na rabona da kwanan waje na har na manta nan tun lokacin da nake shago, lokacin da nake kwana a shago lokacin ne muke fita waje mu kwanta mu ɗaure gidan sauro, net mu kwan-kwanta. To amma yanzu kam da yake ina gida ba, bana kwana a waje.

Eh to ban dai san yadda zan fara kare waya ta daga kamuwa da ƙwayan cuta ba domin ban san wane irin cututtuka da ke kama wa yam ba, sai dai ina karewa daga wuri faɗuwa ko kuma sata ko wani abu da zai cutar min da ita. Ina ƙokari na gana kare, kuma roki ubangiji ya karemu. To idan ban dai san wane irin ƙwayoyin cuta ne kuma zan kare daga gare shi ba.

Ina sa turare kullum. Turare abinso ne domin kuma sunna ne ai mu wurin mu. Duk lokacin da mutum ya yi wanka yana da buƙatar ya fito cikin tsabtsab yana ƙanshi to kuma babu abin da ya iya sa ka zaman to kana cikin wannan ƙanshin sai turare ka samu turare mai ƙanshi da kuma daɗi. Koda cikin mutane zaka shiga, zaka shiga da kima, jikinka baya ba wani wari ba komai. Zaka shiga cikin al'umma kowa zai ga darajan ka da kiman ka. To saka turare ya zamanto wajibi ne ma ai, ya zamanto wajibi ne.

Eh ina yin rubutu da sauri. Na iya rubutu da sauri. Domin ko lokacin da nake makaranta, na fi kusan mutane da dama, kai kusan Duk class namu mani ina ga bana tunanin akwai wanda ya fi ni sauri a cikin maza ne amma a cikin mata baza'arasa mutum ɗaya zuwa biyu ba. Waɗanda za mu iya yin gogayya da su wurin iya saurin rubutu. Ina da gaggawa dan wani lokaci kamar misalin a secondary school ɗin ga idan malami yana rubutu, so kuna biya rubutun ana yi ana yi kusan tari. Idan ya gama, sai a tsaya ayi explanation. Duk lokacin da malamin baya bani, wani rata tsakanin mu sosai. Ba wani rata tsakanin mu da shi sosai.

Wani yanayin ɗaki na fiso? Nafison ɗaki ya kasance normal, modern ɗaki ba traditional irin ko irin na yan sarauta ba. Zamanto modern daya haka na zamani ɗaki ba wani kayan da zai wani ƙawata ya zamanto yana ta wani ƙyalli ƙyalli ba. Zamanto fenti ne dai kawai, farin fenti na ayi screeding na ɗakin na zamanto ga wannan ɗan AC ko da ba babba sosai ba, katifa da kuma gefen da zan ajiye gadget gadget na na ayyuka, da wardrobe hanger sa takalma da riguna. Sai wannan ɗan ƙaramin TV haka na buga game da kuma fridge da za a sa kayan sanyi haka. To shiikenan ba wani se an sa wasu abubuwan ƙawatawa da ƙyalli ƙyalli ba. Bana son ɗaki ya kasance mai wannan ƙyalli ƙyalle.

Da safiya lokacin da na farka, addu'a zan fara. Idan faraye ya fara deyin addu'a, gode Ubangiji da ya tashe ni, da ya bani ikon tashi sai kuma in samu elwala, in je in yi sallar asuba, sai na dawo in cigaba da wasu addu'o'i, sai in motsa jiki, na koma dauki waya, a duba me ke tafiya a duniya da kuma menene sabuwar labari. Idan kuma lokacin da muke ya finne, to zan shiga cikin X Twitter, nayi posting, inyi engagement a tweet na abokanai na mutual friends, in mu namu, muyi engaging domin su kuma su engage back sai in fito. Sai kuma zuwa misali in bakwai na safe, na gama abubuwan da zan yi, sai na yi, in samu ƙarin bacci zuwa tara ko goma na safe, nan suna ƙara tashi.

Launin labulen ina ga, ina ga kala-kala ne da yake san, suna da yawa. Akwai ja, akwai green, akwai kore, akwai yellow, akwai brown ma ina ga har ruwan ƙasa akwai. Amma yanzu currently wanda ke a jiki yellow ne, ruwan ɗorawa kenan ko, to shine a jiki, shine a jiki naga na ɗora shi. Zai kai ina ga kwana uku da ya wuce na ɗora labulen.

Ina kuka lokacin yanka albasa, a'a ina kuka lokacin yanka albasa, he dai kuma ya jin yazo zo shiga wannan wannan ɗin albasan, zai zo ya shiga cikin idanu, to sai da idanun wani lokaci hawaye zai rika zubowa ko da ba na so. Didda ma dai ba ma abocin yankawan bane ehh yanka albasa bane ni, dan ana ɗaukar lokaci kamun na yanka. Dan wani lokaci ma sai akai shekara ban ɗauki wuƙa na yanka albasa, ko tumatiri ko wani abu ba makamancin su. Ma yan da suke yankawan ma sai kaga ai suna basa ma yin baya ma shiga idonsu, domin sun san yanda dasuke yanka bara aka kawoshi ido kusa da idanuwa ba.

Na iya kunna dangantoni irin wuta, wutan NEPA ne, janareto ne, sola ne ko kuma wutan da ake amfani wurin dafa abinci kama daga wutan itace, gawayi, gas kuka dai sauransu. Su duka dai na iya kunna wa. Jannareton nema na iya, insolar ne, idan NEPA ne, nepa kam in ankawo kawai za'a yi switching ne a canza daga gen duka na iya. Sai kuma idan kunna wuta ne na yin, na dafa girki duka na iya, ko da gas kukane.

Sau nawa kake shan ruwa kullum? To, ni ba ban fiye shan ruwa sosai ba. Dan wani lokaci baya huce na sha lita uku, bay wuce lita uku a yi a rana domin ban fiye shan ruwa ba. Dan gaya mun kuma hakan yana da illa sosai dan yana kasancewa yana jawo ƙoda matsala, yana jawo ƙoda matsala. Amma dudda hakan dai abin ya zo ya bi jikina bana iya shan ruwan sosai kuma da ke baya damuna ne da na sha da ban sha ɗimma baya damuna. Amma dai ina ƙoƙarin gyarawa ko da ba na jin ƙishi ina ƙoƙari na yadda zan yi na sha ƙoda kaɗan ne domin a kiyaye lafiya saboda gaba.

A'a bana fikicin tufafi. Bana yi, yoo bamma san yadda ake yi ba ni kam. Bana yi ko kaɗan, amma ina tunanin dai wataƙila ko zan iya koya nan gaba kaɗan. Idan na koya kan dai zan riƙa yi.

A'a, ni ba na share gida. Wannan aikin mata ne ai, da kuma ƙannena ma su ne suke sharewa. Ba na share gida. Da dai ɗakina ne, idan ina sharewa. Sau biyu a rana, lokacin fita na share, lokacin da na dawo kuma na share. Ko da safe ko da yamma haka. Amma tsakar gida kan yara ne suke sharewa da safe, sai kuma da yamma ma su share.

In aiki ne duk ranan da ta kasance akwai aiki to ina zuwa kasuwa. Idan kuma ba aiki ba ne wani abu zan je siya so nafi zuwa kasuwan ranar Laraba domin ranar ce ita ce ranar, ranar kasuwa a wurin mu. Oh, duk abin da dai kake so a wannan ranan in sha Allahu kuma zaka iya samu a kasuwa. Kama daga kaya ne, abin girki abin kayan abinci ne koma dai menene.

Mene ne nake tunawa daga yaro da yarinta? Bawani abu bane kawai kamar kwanciyar hankali me shi lokacin da kake yaro ba kada wani damuwa, wani stress ba zai kama ka ba amma da zarar girman nan ya fara zuwa, tsufa, damuwa ko ta ina damuwa kala kala, damuwan kaza ina son kaza ina son kaza ina son kaza amma to a yarinta babu wannan tunanin, so wannan ne yafi burgenin da yarinta da kuma wanda nake tunawa.

Yaya muke, kuke sadarwa a wurin aiki? To, muna sadarwa ne, kamar bu duba idan muka fito, sai mu gaggaisa wurin abokai, abokan aiki sai mu je mu gaida manya kuma, na waɗanda suka girme mu a wurin aiki, kaama daga masu gida mu, ko kuma waɗanda suka girme mu a shekaru, sai mu gaggai da su.

Eh, muna kulle ƙofa kullum. Kullum ranan, kullum ranan ubangiji muna kulle ƙofa. Misali kamar ƙofar gida da yake nine karshe a shigo wa gida kullum. Too ina dawowa misalin goma zuwa sha ɗaya dai haka so ina kullewa sai kuma ƙofar ɗaki shima kullum muna, muna kullewa. Domin sabida tsaro domin wani lokaci ana kwance da ɗan dukiyarka kowa ya dawasu abubuwa su, barayi zasu iya shigowa cikin gida. Zo su maka bada ɗisto nama asiri so wannan nesa. Kuma dai mene mutum yake, kowa yake rufe ƙofansa saboda wannan, wannan tsaro.

Ina son buɗe taga a ɗaki amma idan ya kasance, idan ya kasance babu wutan nepa ko sola ya ɗauke, wutan ya ɗauke to ina buɗe taga. Amma shi ɗin ma sai lokacin da ya kasance lokacin zafi. Idan lokacin zafi ne, so ina buɗewa. Amma idan lokacin sanyi ne, ban damu da buɗe taga ba. Shima kansa ƙofan bana buɗe shi bare taga.

Umm, na fi wanke kayayyaki a lokacin a ranakun weekend, ranakun Asabar da Lahadi, sai kuma lokaci da safe dai tsakanin sha ɗaya haka goma tara sha ɗaya ko irin zuwa sha biyu zuwa karfe ɗayan nan na safe. A wannan lokacin na fi wanke su kayayyakin. Eh.

Eh ina yin waƙa cikin zuciya musamman ma lokacin da nake tafiya baya abin da nake so. Wani lokaci kawai za ka ji wani waƙa da kake so ya faɗo ma cikin rai sosai ka ji kana rerawa, kana rerawa cikin kwanciyar hankali da daɗi musamman ma irin waƙoƙin nan na loneliness ko love songs haka. Soyyaya, so za ka ji kawai sun faɗo ma cikin, cikin, cikin riƙayi, cikin ranka. So a lokacin kawai sai ka ji kana rerawa, kana rerawa, kana rerawa cikin kwanciyar hankali. Kuma hakan yana ba da nishaɗi da wani jin daɗi a wannan lokacin.

Ah, ka fi son zama a birni a ƙauye? Ah, wa yake son zama a ƙauye? Su ma 'yan ƙauyen ai ba sa son zama a ƙauye bare kuma mu da muke cikin gari muke duk da dai bara a ƙira inda muken da birni ba amma dai gari ne. His develop gari ne, yana da ɗan kyau dai dai gwargwado. Oh, anfi son zama a birni mana. Domin birni yana da opportunities kala kala. Opportunities akwai mutane kuma kala kala waɗanda za a kwashi ilimi, akwashi experience a wurinsu. So wanda ba wanda hakan babu shi a ƙauye ko kuma ga ababen more rayuwa, kayayyakin alatu da dai wasu abubuwa da dama. Wannan duka dole sai a cikin gari a cikin birni. Ƙauye bayi da waɗannan abubuwan. Wanda ma kagani a zama a ƙauye ai ba daɗin zaman yake ji ba idan ba dai waɗanda daman sun saba da candin gabaɗaya ba.

To mene ne babban nasaran da na samu a aiki? To har yanzu dai ba na ce na ci ma wasu manya manyan bururruka na ko manyan nasara ba. Ina de kan hanya kuma ina nan ina ta fafatawa da kuma addu'a domin na samun nasara na ayyukan da nake yi. To amma, amma nasaran da dai na samu shine a yanzu dai shine na jajircewa consistency da kuma rashin eh da kuma resilience. Duwani setback na samu na dawowa baya na ƙoƙari ne in zamantona ga cewa hakan bai dakile ni ba. Bai dakile ni ga kaiwa ga matakin da nake so na kai. Izuwa wa wasu lokuta masu, masu zuwa ba.

Waene launin idanuwan suna sike? Idanuwa na launin irin farin, farin da yake gefe-gefen bai haske sosai ba, ya ɗan haɗu da jaa-jaa-ja kaɗan sai kuma baƙin tsakiyar nan shiɗi ma bai yi dak baƙi sosai ba, riɗi gon nan ne kaɗai yayi baƙin. So yana nan ne dai abun sha'awa yana da kyawu, kyawun gani ma haka, a haka nake son shi. Kuma ba su da, idanuwan ba su da girma sosai irin ɗan dai dai ba su da girma irin masu girma sosai ɗin nan.

Wani irin miya na fi so? Na fi son miyan agushi. Miyar agushi. Akwai wani wata miya na inyamurai da ake kiransy Igbo. Akwai wani miyan su da suke yi agushi ana yin sa ne, ya ji mai da kayan ciki na dabba, ƙaramar dabba ko babba. Saniya ce ko rago ne ko akuya ko kuma kifi irin kifi bandan nan da shi ake yi. Yana daɗi sosai, sosaiwa.

Eh nake daidaita aiki da rayuwa. Uhm, kowane ina bashi lokacinsa. Lokacin aikina warewa ya zamanto iya shiɗin zani. Lokutan ibada ya zamanto iya ibadan ne. Lokutan hutu ya zamanto iya hutun ne. Lokutan bacci ya zamanto iya bacci ne. Lokutan family ya zamanto iya su ne. Lokutan abokai ya zamanto iya su ne. So na ware kowane lokacin shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ya zamanto ban takura kai na ba. So haka nake ware lokutana.

Kana kunna sanarwar app? Aa bana kunnawa ko kadan. Bandamu da wannan kuna sanarwa bah domin yawanci idan zanyi wani aiki mai muhimmanci ban fiye manta lokaci ba eh shiyasa ba dole saina kunna sanarwa sanarwar ba.

Yaya nake magance koke-koke? So a matsayina idan wani lokacin da aka bani wani mukami ne na lokacin aiki ko kuma wani abu na rayuwa, so ina tsayuwa ne in ji duk wanda ya zo da matsala, menene matsalar, menene ya kawo matsalar, menene silan matsalar. Tukunna sai mu san daga kan wane mataki za a tasu, daga kan wane mataki za mu ɗauka har mu ga mun magance wannan matsalar. Haka muke yi, haka muke yi. Duk wani matsala idan ya taso, za, a gaya mun gashi kaza kaza. Toh nan fara daga menene silan faruwan shi, menene ya kawo matsalar, menene dalilin faruwan matsalar, sai a magance shi da wannan fanni.

Ina amfani da wani mai yi man shafawa ne mai suna Septol. Wani kamfani ne da suke yin sabulun ma, na soft da wanka sabulu. Na kamfanin nasu nake amfani. Mayansun yana da kyau, da shi nake amfani wurin shafawa da safe ko lokacin da na yi wanka. Da shi nake amfani domin yana gyara fatan jiki. Duk da daddewa vaseline ne amma baya sa irin baƙin jiki domin kasan waɗansu vaseline ɗin suna suna sa fata yayi baƙi ƙirin. Wata tsarin mutum ya yi wanka yana yawan shafa sai gaba ɗaya mutum ya zama baƙi ƙirin ba a kyan gani.

Kana raba ayyuka ga wasu? Eh, ina rabawa idan ayyuka suka yi mun yawa. So ina neman wasu daga cikin abokanai aikinmu, in ce "to ga abu kaza, abu kaza, abu kaza je ka yi kai kuma wane, wane ga abu kaza je ka yi abu kaza, wane abu kaza je ka yi abu kaza domin a samu a ga an gama ayyukan a lokacin da ake so ba tare da an bata lokuta masu tsauri ko masu ya wa ba. So duk lokacin da aiki ya mun yawa ko kuma ina da wani gun zuwa mai muhimmanci so ina raba ayyukan ne ga abokanan aikina sai na ba su.

Yammacin kala biyu ne ai, akwai yammacin dare akwai yammacin yamma. To yammacin yamma a wannan lokacin ne ma na ke fita na je wurin abokaina mu ɗan yi wani hira da wa'insu abubuwa. To yammacin dare kuma idan na dawo kamar yanzu kwanan nan, yanzu ina yin silencion nan ne da daddare domin wannan lokaci ne nake samun ba hayaniya ba komai gari ya yi shiru. So idan lokacin da ba silencion ba kuma, so zan ɗan yi wasu abubuwa ne masu ɗan muhimmanci in akwai, in akwai wani destiny ko wani abu na yi idan kuwa babu to zan yi kallo ne ko wani abu dai kamar lokacin bacci sai na kwanta nayi bacci zuwa safiyana.

Wani shagon na pizuwa, na pizuwa shagon kayan masarufi. Shagon ake saida komai dai kayayyakin masarufi na rayuwa haka. So na pizuwa wannan shagon domin yawanci kayayyakin da ake siyo a abubuwan da dole ana da bukatan su na yau da gobe a rayuwa. So ya zamanto inda banje yau ba gobe zanje. Musamman bari ma dole ne ma, dole ne ma a sanya shi shagon kayan masarufi kan ai a rana domin dole ne ma zakane mi wani abu ayi daga cikin abubuwan da ake amfani da su yau da kullum.

Wane launi bangogin mun suke? So na cikin ɗakuna de fararen fenti ne farare, to na waje kuma fentin milk colour ne. So haka na kofar gida shikuma miliƙ ne. Kuyi amfani da fenti milk colour nan cikin ɗakuna kuma ya kasance farare, fari mai haske.

Kana rera waƙa lokacin wanka? A'a, bana ma tina wannan ai lokacin wanka ka. Abin da dai kai ne lokacin, shi kawai na ke yi. Domin ba wani daɗewa na ke yi a bayan gidan ba dole. So, bai wuce minti goma ne zuwa minti sha biyar, yayi yawa minti ashirin. So abin da na ke yi ne kawai kai ni sai kuma wasu tunani-tunanin rayuwa da kuma yaza'a, ayi solbin na wasu matsaltsalun da suka taso. Wasu ne kawai muke a wannan lokacin.

Sau nawa nake goge haƙora? Yawanci dai sau biyu ne a rana. Idan da safiyar Ubangiji dana tashi, bayan anyi sallah na dawo nayi baccin safe in aka kawo abinci. So wannan lokacin zan yi sau ɗaya misalin tara zuwa goma na safe jere a ci abinci. Sai kuma na biyu misalin ƙarfe goma zuwa sha-ɗaya na dare idan nadawo daga tsungullolina so cima ina ɗauka nayi na goge, nayi goge haƙoran.

A'a, ba mu da wifi a gidan mu, domin babu mama masu yawan amfani da netwok ɗin, ni kaɗai ne na ke amfani da netwok, so ba mu da wifi. Sai dai ina so na sayi irin ock pocket wifi nan wanda yake zuwa da, wanda ƙarami ne dai bai da girma, so ina so na saye shi, zan riƙa amfani da shi wurin, wurin wannan na data. Ee zan siya shi domin an ce yana da daɗi kuma yana da ƙarfin netwok musamman ma inda naken nan babu netwok mai ƙarfi sosai. Sai dai Airtel, MTN kam ba shi da kar ƙarfi sosai. So ina ga zan siya, zan siya pocket wifi na ji yadda ake ji.

Muna shuka tsire-tsire a gida? Mmm muna shuka ba. Idan damuna ta zo muna shuka, kama daga kosu ka, yayyin miya irin su tafasa rama ne kuwa alayyahu da kuma irin su tumaturi, attaruhu, da dai sauransu har su irin kuɓewa. Wani lokaci kuma har ma rake ina shukawa kamar yanzu, gama kuma akwai irin su gwanda da dai sauransu. Dukansu shuka mun shuka su amma mun fi shuka su da damuna domin idan aka samu ruwa, ruwan sama yana sauƙa a kansu ba dole sai an yi bayi ba.

Wani irin tufafi na fi so? To na fi son tufafi ya kasance farare, farare masu haske. Na fi son tufafi farare masu haske. Mai shiri kuma ya kasance shadda ne, yadin shadda farare da ya samu hula da takalmi masu kyau, su hufita ne iya daraja.

Dangantaka da kasuwanci yadda na ke gina su idan kostoma ko wanda ya zo yin ciniki ko wanda ya kawo aikin ya ba da aikin, so kaga zamu samu contact na juna number waya. So a wannan lokacin ne kaɗan yi communicating magana wannan ɗan tsakanin lokutan za ka samu damar maganganu da shi. Wannan masu muhimmancin hartakai ga an samu an kulla wani alaƙa.

Yaya nake koyon fasaha sabo? Hmm, duk wani fasaha dayazo sabo wanda na riske shi, ina ɗaya daga cikin wanda suke dagewa su sa zuciya ga wajen ganin an koyeshi. Shi yasa na fita dabam a cikin abokan da nake tare da su. Duk wani abun da yazo fasaha ne, wanene, menene duka ni nake koyar da su, ni nake koya musu, ni nake kawo wa unguwar. So bana wasa da sabuwar fasaha. Duk abin dai zo ina, ina sa hankali naga wannan opportunity kan za a samu alheri ne ko yaya. Idan fasahan ya zamanto za a samu alheri da shi, so ina dagewa na gana koyeshi domin na yi benefiting shi da cikin gaggawa.

Yaya sa hannun mu yake? Sa hannun mu yana da kyau sosai. Ya nuna yana da bamade kyau din ba, yana da sauki domin ban san abin da zai takura mun sosai tunda ba wani kuɗi ne ko wani abu ne da za a ce wani zai kwafe, shi zai yi amfani da shi wurin wannan fashiya saban takura kaina wurin. Shi na yi sa hannu mai da zai wahalar ne ba, to sa hannu ne mai sauki simple wanda farkon sunana ne kawai sai naɗanin jalayi kaɗan naɗani zuwa ƙarshen sunan, sai na jalayi da ɗigo guda ɗaya.

Eh, ina iya yin tsalle a igiya. Sai na tuna da lokacin da muke shekarun baya kamar goma haka baya, shekaru goma baya ko zuwa sha biyu lokacin da muke zuwa wani makaranta tsohuwar makarantar mu inda muka yi primary school. To akwai wani wasan da ake yi ana, ana da yamma ana kawo wa yara ababen wasa da igiyan tsalle ne. Da dai sauran abubuwa na wasa da dama ludo ne, gem ɗin maciji, lilo ne, ƙwallon ƙafa ne, da wanene wanene wanda rescue suka ɗauki ma nauyi suke kawo wa domin yara su wataya su ji daɗi a makarantun gwamnati, to a gurin na koyi tsallen igiya.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? So ni dai a ganina based on experience da nake da ɗan shi kaɗa. Abin da nake gani yafi muhimmanci aiki shine yarda, wato trust kenan. Yarda shine mafi muhimmanci a kasuwanci musamman ma kasuwancin da ake yi a yanzu. Yawanci kasuwanci ne na online, na yanar gizo, kasuwanci ne na yanar gizo. So yana da kyau ya zama to akwai yarda, yarda, yarda kuma tsakanin kwastomomi masu siyan kaya da kuma kai da kuma mai sayar da kaya. Inde akwai wannan yardan to shi kenan. Inde sun yarda da kai to daga nesa za su iya kawo maka kwastomomi waɗanda za su ce na yarda da wane ya sai kayan shi yana da kyau kuma ba zai ci amanar ka ba. So ni a ganina yarda shine abu mafi muhimmanci a kasuwanci. Inda ka samu yardan kwastomominka to shi kenan.

Kana yin aiki bayan lokaci? Mm-mm, ban yin aiki bayan lokaci. To indai na tashi daga aiki, na gama abin da na ke so, sai dai kuma na gobe, sai dai kuma gobe. Idan Allah ya kaimu sai na zo na ɗora a kai gama. Domin ina ware wa komai, komai da lokacinsa. Lokacin aiki daban, lokacin hutu daban, barci daban. Komai dai lo yana da wannan lokacinsa to bana shiga wani lokacin wani abu domin wani abu. So abin da na bar shi sai dai kuma wani lokacin na tsai da an yayi.

Sau nawa nake ƙidaya kayayyaki? Bana ce ga adadi, adadin sau nawa nake ƙidayesu ba, bana ce ba. Sai dai yanda ta kama, sai yanda ya kama. Wani lokaci zai iya yiwuwa na ƙidaya sau goma, wani lokaci sau ashirin, wani lokaci kuma ma bana ƙidayawa ko kaɗan. To ba, bana, ba, ba adadi, babu tsattsaiyan adadi yanda sau nawa nake ƙidayawa.

Kana jure barkono mai yaji? Kai a'a, barkono idan yana da yaji sosai ba na iya jurewa. Rikita ni yake yi ma gaba ɗaya don wani lokaci idan dai abinci ya zamanto akwai barkono sosai to ina haƙura da shi gaba ɗaya. Domin ba zan ci abinda zai taƙura min ba, duk da idan na ƙara kuma yana tayar mun da olsa. To ka ga an yi ba ai ba anci abinci kuma an ƙara tada wani ciwo. To ba na iya jurewa idan dai abinci da barkono mai yaji sosai ba rabo na bane kawai.

Yaushe ake yin wanka? To ya danganta da yanayin gari, amma dai yawanci a yanzu na fi yi tsakanin azahar da la'asar. Eh, misalin ƙarfe biyun rana zuwa ƙarfe huɗu dai. A waɗannan lokutan na fi yi wankan rana wanka. Lokacin babu sanyi sosai, babu mura sosai kuma. Wani lokaci na yi, in samu lokaci na je na kwanta na yi bacci rana. Domin an ce yana da matuƙar muhimmanci ai shi wannan barcin rana.

Yaya ake ajiye kuɗi? Ya kasance ina ajiye wa Yawanci a exchange nake ajjiye wa, exchange na crypto kamar irin su Bitget da MEXC ko Binance. So indai kuɗi yana da yawa, se dai idan ba yawa ne, sai na turo shi cikin local bank da muke da su. Ko traditional banks ko modern banks in. Sai na turo na ajiye a cikin su, in kuɗin da musamman ma kuɗin da kashe su zanyi. Zuwa wani ɗan lokaci. Kuma kuɗin ajiya ne da za ai wa su babban abu mai muhimmanci da su to bana turo su banki.

Wanne kayan aiki muke amfani da su? Ya danganta da wane aiki ne. Ya danganta da aikin da muke yi. Idan lokacin aiki ne na gida, crypto normal aikin da na fi yi, ko wane kaya ma ina amfani da su wurin yin aiki. Sai dai idan kuma ba aiki irin abin shiga ko wani aikin da dole sai an ware masa kaya.

Wayarka tana daidaita shi da kanta. A'a, ban biya sun wannan fasali ɗin ba a waya. Cire shi nake gaba ɗaya. Ban damu da wannan, wannan, wannan tsarin ba. Sai dai akwadan da dai suke son shi ama ni bana aiki da shi domin wani lokaci ba zato ba tsammani kawai za'a don haska wuta haske ne a fuskan wayan naka. Yaga haske ya ƙaru, ya ragu, ya ƙaru don da nake da ciwon ido, hakan yana sa yana ɓata mun idanuwa, idanuwa na. To shi ya sa bana son, bana son haka. Bana, bana son kwata-kwata.

Yaya wurin aikin ku yake? Wurin aikin ya kasance kashi kala kala ne kala biyu. Akwai aiki na gida da nake yi na crypto akwai kuma na waje. Toh na crypton dai na gida yana nan ne wuri ne dai da na ɗan ware a ɗaki na, na sa kwamfuta ta da, da irin su mic da dai sauransu nake amfani da su. Gadget kenan.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Mm, ina riƙe laima lokacin ruwa sosai ma. Ai ya zama dole ne ma ai laima a lokacin ruwa, sai dai domin idan a shi na fama da mura ai. To bana so, bana so abin da zai, ruwan da zai zo ya jiƙa ni domin zai lalata mun, zai ƙara assasa min wannan muran. To bana son duk wani abun da zai assasa mun ƙara mun muran nan, shi ya sa dole ne na ƙi in dai ta kama dole zan shiga ruwa, to zan riƙe laiman ne.

Eh ina shan ruwan 'ya'yan itace kamar irin kama daga am, 'ya'yan kwakwa, ruwan kwakwa da dai waɗansu da dama ina sha. Musamman ma ruwan kwakwan ina shan ruwan kwakwa sosai. Yana da daɗi. Wani lokaci ma har ƙullawa zaka ana yi a leda ana, ana fita da su ana sayarwa. To muna saya muna sha, yana da daɗi. Bare kuma, ruwan wannan.

To ni dai ba, aikin da nake yi dai ina da gashin kaina. To in zan nemi izinin hutu sai dai na nema a wurin kaina na duba wannan hutun da zanyi ya dace ko bai dace ba. Idan ya dace, to sai nayi amfani da wannan lokaci na ware wane lokaci naje na huta. To idan kuma bai dace ba, ba wani abu ne mai muhimmanci ba, to bana, bana, bana ɗaukan wannan hutun.

Na fi son ciyar da hutu a inda babu jama'a, ya zamanto hutu ko a, ya zamanto a gida ko kuma da tare da abokanai haka. Abin je wani wurin shaƙatawa, wurin cin abinci ko kuma bi saka. Yafi anan wurin nafi daɗin hutawa yafi daɗin huda wa.

Kuna raba abincinku da mutane? Mm, raba wa abincinmu da mutane. Mm, musamman ma da abokaina. Mm, ina fitar musu da abinci mu je mu ci ko kuma wani lokaci ma kawai ai wani daga cikinsu zai fito mana da abinci musamman ma lokacin da bana garin nan. To da wanda muke cin abinci da abokaina ne wajen su uku. Kowa zai fito da nashi mu zauna mu yi yi mu ci kamar get to geda kenan haka.

Yaya nake baya da yara ayin aiki to ya danganta da kalan aikin da za a yin aiki. Ya danganta ne da kalan aikin. To ni a matsayin experience da nake da shi, idan na ga abu zai cutar zan yi ƙoƙari ne na nuna hanyar da ya dace a bi domin kada a fadi, kada a yi rashin nasara. So ɗan experience da nake da shi kuma da yardan da ake mun aka yi mun na ba da shawaran ana ɗauka a bi abin da na ce.

Wane biki na fi so? Na fi son bikin, bikin aure. Bikin aure ba na fi so. Ya kasance ko da abokina ne zai auren ko kuma wani ɗan uwa haka wanda muka, muke matsayin abota da shi haka. Ya kasance ɗaya daga cikin su ne zai yi aure. So na fi son hakan yana burge ni. Eh.

To, ko wanne da lokacin sa. Akwai lokacin da na fi son hawa bas in akwai lokacin da kuma taksi. To idan tafiyar babu nisa, so na fi son taksi din idan kuma tafiyar yana da nisa suna fi son bas. Bas imma musamman idan tafiyar na kasance da abokanai ne, da abokanai mu zamuyi tafiyar so na fi son bas. Idan kuma ni kaɗai ne tafiyar babu nisa so na fi son taksi din.

Kana riƙe riga a aljihu? A'a, ba na riƙe riga a aljihu samsam ko kaɗan. Amma akwai wani daga cikin abokin mu da shi kamma babban aikin sa ma riƙe riga a aljihunnan, ya riga da ya zame masa jiki kullum kuma sai yayi bansan me ya saba, har yaso yakoya mun.

Wane irin jaka kake kai? Umm, ina ga kala biyu ne de nake amfani da su, amma yanzu ruwan ɗaurawa ne muke kai. Zuwa nan da kwana biyu kuma zan iya canzawa na ɗauko ɗayar sai na yi amfani da ita.

Uhm, ina zuwa, yausha nake zuwa kasuwa ina zuwa ne da safiya misalin tara zuwa gaba haka zuwa tara ne ma dai yawanci zuwa goma dai a wannan lokacin na riga da na tafi na gama du abunda zan yi a gida nayi wanka na tafi. So shi ne wannan lokacin da nake zuwa kasuwa.

Kana amfani da kunnun waya? Kai a'a, ba na amfani da kunnun waya amma akwai wasu daga cikin abokanai na su kan naga suna amfani da shi har na ce masu koya mun su ka ki. So ina naga dai zan yi ƙoƙari dai na koya amma mene ne babban fa'ida yin amfani da shi haka?

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? A'a, ba na rubutawa. Mafi akasari waɗannan kuɗaɗen ba sa ma rubutuwa, domin wani yayi marmara ma kasan nawa ne ka kashe ba. Bari har ka kirgaga abin da na kashe ga shi ga shi ga shi har asani. Ba na rubutawa shi yasa ban ma san nawa ne nake kashewan ba.